Eh ina iya kunna wuta saboda ina iya kunna wuta da lighter kuma ina iya kunna wuta da ashana kuma ina iya kunna wuta da takadda in na tara takadda a waje ɗaya ko na sa ice waje ɗaya zan iya ɗanko ashana in kunna.